Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa domin aikata wani aiki. Jefa dutse nesa domin gudanar da wani aiki. Akwai duwatsu kala kala da suke da sunaye kala kala.

Tabbas ina jurewa barkono mai yaji. Ina son, sai dai kuma nakan yi amfani da ƙuliƙuli da citta domin ragewa barkonon yaji. Ko da yake citta tana ƙara wa barkono yaji, ina jin daɗin amfani da barkono. Na ma tiƙa da gaske. Duba da cewa barkono yana taimakawa wajen, wato ainihin yin, yin aikin da ya dace. Don haka ina jin daɗin amfani da barkono domin cin shinkafa da wake. Ana yin-- ina kuma yin amfani da barkono domin wato ainihin yana, yana yin amfani da shi a maimakon, eh, ina amfani da barkono a maimakon-- ina amfani da barkono a maimakon attaruhu. Wani lokacin nakan yi amfani da barkono domin yin miyar kuka ko kuma inyi amfani da barkono in haɗa shi da tumatirin lela domin a haɗa in yi miya. Don haka barkono yana matuƙar taimaka mana a gida. Sau tari wani lokacin idan ba miya za a yi amfani da barkono a yi sauri, a yi maza, a dafa shinkafa da wake a ci da barkono, a ci da barkono wanda aka daka aka mai da shi wato ainihin yaji. Don haka barkono yana da matuƙar amfani a jiye shi a gida domin yana taimakawa wajen yin abinci nan da nan. Kana iya yin abincinka nan da nan ba tare da ɓata lokaci ba ta hanyar amfani da barkono. Ina jin daɗin amfani da barkono matuƙa da gaske. Sai dai a rayuwata ban fiye son yin amfani da barkono ba mai yaji domin yakan wahalar da ni, shi yasa nake amfani da ƙuliƙuli da tafarnuwa. Nakan yi amfani da ƙuliƙuli da tafarnuwa domin ragewa barkono yaji.

A duk lokacin da na kamu da mura, nakan dafa citta da kanamfari da tafarnuwa da kimba. In haɗa su, in daddaka, sai in daka, in tafasa in sha. Wani lokacin kuma nakan sha maganin mura kamar Procold ko Coldtime da sauransu. A duk lokacin da na kamu da mura nakan dafa shayi mai yaji domin ganin nayi maganin murar ta tafi yadda ya kamata. Don haka idan na kamu da mura nakan kuma kiyaye shan ruwan sanyi, domin ruwan sanyi yana ta'azzara mura. Don haka nakan kiyaye matuƙa domin shan ruwan sanyi. Nakan kuma kiyaye yin wanka, yin wanka da daddare da ruwan zafi. Nakan kuma kiyaye, wato a aynayin da ruwan sanyi. Nakan kuma kiyaye yin wanka da sassafe da ruwan sanyi. Nakan tabbatar nayi wanka da ruwan zafi. Nakan kuma lulluɓe jikina a lokacin da zan kwanta barci.

Ba na rera waƙa lokacin wanka, duba da cewa addinina bai halatta mini idan na shiga ban ɗaki in riƙa magana ba. Don haka, rera waƙa baya daga cikin ayyukan da nake yi a lokacin da na shiga wanka. Zanyi kamin inshiga wanka, na kan yi addu'ar shiga banɗaki sannan na shiga. Bayan na shiga kuma zan yi shiru bayan na gama wanka, in yi addu'ar fitowa daga banɗaki shi ke nan. Don haka, haramun ne a addinina idan na shiga in riƙa rera waƙa domin hakan yana bayiwa ga samun shafar aljanu ko kuma wasu abubuwa da sauran su. Don haka, ya wajaba gare ni in yi, wato ainihin, in yi biyayya ga tsarin addinina da ya hana yin wanka a waƙa, wato ainihin rera waƙa a lokacin wanka.

Abun mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine yarda da amana. Ya kamata ace abokinka ya zama amininka, ka yarda da shi, ya yarda da kai. Duba da cewa a yanzu akan samu abokai wayanda suke maciya amana, ka yarda da mutum ka gaya mishi sirrinka ya je ya faɗa wa wani. Dan haka abun da yafi muhimmanci a cikin abokantaka ita ce yarda da aminci, da amana da kuma taimakekeniya. Yana da kyau idan wani abu ya samu abokinka ka taya shi farin ciki, idan kuma abun tsiya ya same shi ka taya shi jaje. Yana da kyau, eh, aboki ya zama mai ƙaunar abokinsa, mai taya shi murna da taya shi jaje a dukkan abubuwan da suka same shi, na alkhairi ko akasin haka.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abin mafi muhimmanci a kasuwanci shine tsarawa da daidaitawa ta yadda abubuwa za su tafi yadda ya kamata. Don haka kasuwanci yana buƙatar nazari da kulawa da tsarawa yadda al'amura za su tafi yadda ya kamata. Sannan kuma kasuwanci baya buƙatar kashe kuɗi da yawa. Yana buƙatar a duk lokacin da aka siyo da riba.

Wani launin tawada kake amfani da shi? Ina amfani da launin tawada baƙi domin rubuta Alqur'ani mai girma. A zamanin da an fi amfani da launin tawada baƙi domin yin rubutu. Ko farko tawada ita aka fara sani sai daga baya aka, aka dawo ana amfani da biro da kuma fensil. Don haka tawada ita ce abin alƙalamin rubutun da aka fara amfani da shi tun farkon zamani.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidana sau uku a rana. Misali, da safe idan an tashi bayan anyi sallah anyi, anyi sallah an gama bacci dare safiya, an tashi anyi addu'o'i, za'a zo a shasshare gida, a yi mopping. Da rana ma bayan an gama cin abincin rana anyi sallah azahar za'a zo shima a yi shara, a gyaggyara, sai kuma can da yamma shima za'a ɗan gyaggyara sai kuma da daddare kamin a kwanta za'a tabbatar anyi shara yadda ya kamata domin tsaftace guri. Tsarkake gida yana daga cikin muhimman abubuwan da yake taimakawa zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma gudanar da al'amuran rayuwa yadda ya kamata. Don haka tsarkake gida yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa, na gode.

Eh tabbas muna amfani da ruwan rijiya musamman idan ruwan famfo ya ɗauke. Don haka ruwan rijiya yana da matuƙar tsabta, yana da matuƙar amfani. Ta wani fannin ma za a iya cewa yafi ruwan famfo amfani da tsabta musamman ga masu kiwon kifi. Ah idan kifi aka sa mishi ruwan famfo yakan samu matsala wani lokacin ma ya mutu. To saboda, saboda ina amfa-- ina kiwon kifi kuma kifi yana bukatar ruwan rijiya don haka ina matuƙar amfani da ruwan rijiya domin gudanar da ayyukan yau da gobe. Sannan kuma ruwan rijiya ba a sa mishi allin ba kamar ruwan famfo. Don haka ta wani fannin za a iya cewa shine ruwa wanda ya fito direct daga ƙasa. Wanda yake ruwa ne wanda bai bul-- ba a gurbata shi da kome ba. Don haka yana da matuƙar kyau da tsabta.

Abin da nake yi da farko a lokacin da na isa ofis, nakan kakabe kujera da tebur, na tsintsintce, na gyaggyara da ɗan goggoge. Matuƙar aka samu matsala, misali idan me share-share bata zo da wuri ba. Amma idan ta zo da wuri, ta gyaggyara ofis. Da na je ofis, zan zauna in duba ayyukan za a fara aiki, za kuma a duka-duba ayyukan baya da suka gabata. A tabbatar cewa komai ya tafi yadda ya kamata. Da na ganan kuma za a yi mitin da sauran abokan aiki a tsara yadda aiki zai gudana a ranar. Bayan an gama tsarawa, kowa sai ya je ya ci gaba da aikinsa. Za a fara aiki daga ƙarfe tara ko zuwa ƙarfe, to wato daga ƙarfe takwas zuwa tara. Daga nan za a ci gaba da aiki har lokacin da za a tafi hutu.

Na fi zuwa shago wanda yake shagon supermarket domin siyayya a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Akwai shagon Sahad Store suna da kayayyaki masu sauƙi. Sannan kuma za ka je a tsanake, ka yi siyayyar da ta kawo ka, ka yi ka gama. Don haka na fi son zuwa shago wanda yake manyan kantuna da suke ba'a kasuwa ba, babu cunkoso. Mutum zai je ya yi siyayyar sa a cikin natsuwa, ya gama ya dawo. Akwai kuma shagunan da suke a unguwa idan ana buƙatar ƙananan abubuwa kamar irin su reza, omo da dai sauransu. A kan je wa yannan shaguna na unguwa domin a siyo wa wannan kaya. Sai kuma akwai shagon sai da atamfofi a manyan kasuwanni na kan je domin in zaɓi atamfofi, ko lesuna ko material da dai sauran kayan tasarrafi na yau da gobe.

Nakan buga rubutu da sauri musamman idan ina yin rubutu da kwamfuta ko iPad amma rubutu da hannu wannan yakan bani wahala bana iya yin rubutu da sauri. A halin yanzu an fi yin rubutu da kwamfuta domin an fi isar da saƙo ta cikin kwamfuta. A yanzu 'yan sakandare ne suka fi yin amfani da rubutu a littafi. A jami'o'i ma ba a fiya yin rubutu ba, sai dai akan yi amfani da, rubu-- aka yi rubutu a cikin kwamfuta a zo a yi fotokofi a rarraba wa ɗalibai. Kana buga rubutu da sauri? Sai dai a da a lokacin da nake makarantar sakandare na fi ya yin rubutu da sauri. Duba da cewa a wancan lokacin ana yara kuma an saba da rubutun amma a yanzu, duba da cewa an daɗe ba a yi rubutun ba, ba a fiye yin rubutu da sauri kamar da ba.